Ina yin addu'a kullum. A ko da yaushe, a rana nakan yi addu'a, yakan kai sau biyar bayan kowane sallah da na yi sallar farilla. Addu'a aka ce makami ne ga mumini. So ina yin addu'a ko da yaushe saboda addu'a tana yaye ma mutane damuwa, tana tsare mutum daga matsaloli da yawa wa, insu, abubuwa da fargaba duka tana tsare mutum. Kariya ce ga mutum addu'a. Kuma addu'a shine ke ba ma mutum, eh, iko har ya cimma nasara. In kana neman abu in kai addu'a Allah ya na ba ka. So ina yin addu'a a kullum kuma a ko da yaushe.